A'a gaskiya ba na son wuri mai hayaniya. Na fi son wuri inda ba shi da hayaniya domin idan na zauna zan huta. Zan sami tunanika masu kyau. Sannan ƙwaƙwalwata da kaina jikina za su huta.

Eh ina amfani da abin da yake taimakawa murya domin isar da sako domin nayi magana inaso murya ta taje inda nakeso taje daga kan saukakawa makogoro.

Kwarai da gaske, nakan ba da shawarwari a wurin aiki kuma shawarata idan na bayar takan zamo mai amfani. Musamman duk lokacin da naga wani abun wanda idan an yi shi sai sa'a samu cigaba, nakan ba da shawara a kai ko kuma duk lokacin da naga wannan abin idan an yi shi zai kawo naƙasu zai hana cigaba, nakan kawo shawara akan sa domin a gyara ko dan aguje mai.

Ina farkarwa tsakar dare domin inyi ayyuka na. Sa'innan ina farkarwa ƙarfe bakwai zuwa ƙarfi takwas na safe. Wani lokacin ina farkarwa sosai sosai.

Tabbas, ina da dangantaka ga maƙwabtana, dangantaka ta mutuntawa da jarantawa da sanin ƙima da martabarsu. Nakan kiyaye duk wani abu da zai kasance wanda zai zo ya haifar da matsala ko hargitsi ko rashin fahimta ko rashin jituwa tsakanin ni da su. Nakan ƙirƙiro abin da zai haifar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin ni da su. Ina girmama su sosai-sosai, dan wanda suka fi ni nakan ɗauke su tamkar iyaye na, wanda na fi su nakan ɗauke su tamkar ƙannai na. Wannan shine.

Abincin gargajiya da na fi so gaskiya ba kala kala ɗaya bane. Akwai irin su dambu. Ko wake da shinkafa, ko zogale, ko rama. Ko, ko wake da gero, ko irin something su. Alala haka, ko kuma miyan tafasa. Ko dankali, ko rogo, ko makani. Taf tin dai suna da yawa.

Mafi mahimmanci a cikin abokantaka wanda zai riƙe ma sirri, kai ma ka riƙe mai sirrin sa. Idan ka shiga damuwa, ya shiga damuwa. Kai farin ciki, ya taya ka farin ciki. Lokacin da ba ka da shi, in yana da shi, to ya kasance ya tallafa ma. Lokacin da shi ma ba shi da shi, don kai ma ba ka da shi, ka tallafa mai. Ya so ka tamkar ɗan uwansa, kai ma ka so shi tamkar ɗan uwanka.

Kwarai da gaske. Naka iya dafa abinci iri-iri, kala-kala, daban-daban. Domin wataran zai kasance ba ma sai da abinci gaka abinci dole dai ka dafa. Idan kuma iyali gare ka, wataran zai kasance ba ta da lafiya. Dole kai zaka girka. Wataran zai kasance ta tafi unguwa ba ta nan ba ka san ba ta kai zaka dafa. Na iya dafa abinci daban-daban. Irin su indomie, irin su shinkafa jalof, taliya jalof ko shinkafa dawake ko da mai da yaji ko doya ko dankalin turawa ko awara ko waina. Gaskiya waɗa--